Muna zuwa kasuwa ne kullum, misalin ƙarfe takwai mu kan buɗe, mu kan tashi yanzu kaman ƙarfe shida.

A wurin aiki muna na ɗaya daga cikin wanda muke ba da shawaran da ya kamata, ya yi amfani da ita saboda muhimmancin aikin da wanda suke.